Eh ina cire takalma a gida sosai saboda bana son in dinga daukan ƙasa nake shiga da shi cikin ɗaki. Idan na yi so ina cire takalma na, na shiga da su cikin ɗaki. Sannan kuma ina cikin ɗaki bana amfani da takalma a cikin ɗaki saboda yakan kawo datti da ƙura cikin ɗaki. Shi yasa bana saka takalma a cikin ɗaki, na fi so na cire a gida.

Eh ina kunna sanarwar apps saboda idan akwai apps da in ban kunna sanarwar su ba, ba za a tura mini saƙo wanda zan gani ba. Shi ya sa nake kunna sakonnin da kuma kunna sanarwarɗin saboda idan sakonnai suka shigo na iya samun gani cikin sauƙi ba tare da sai naje na bincika apps ɗin baya ɗaya baya ɗaya ba.

Eh ina cin tafarnuwa amma mafi yawan lokacin da nake cin tafarnuwa sai idan bana da lafiya ko kuma idan an saka shi cikin abinci. A lokacin ɗin ne nake cin tafarnuwa amma a zalla haka kawai ana cikin zaman lafiya bana ɗaukan tafarnuwa na ci. Wani lokaci kuma ina ana iya sa ana haɗa min magani dashi ina iya ci.

Abun da nake shirya a karshen mako shine ina son siya tolo-toloin siyayya, zan sake siya shanu wanda zan yanka a kirismeti da yake zuwa dinnan karshen mako. Saboda haka ni yanzu nasa zafin nema saboda ina bukatan kudi da yawa wanda zan siya abubuwan da nake bukata. Sannan kuma zan so in siya sabon riga, in siya sabon wando, in siya sabon takalma. Zan sake siya wa mama na da uwa na kayan saka wanda zamu yi shagali mu yi iyahutan mu a biki na kirismeti mai zuwa a karshen mako dinnan.

Wasa da na fi so shine wasan kwaikwayo da kuma wasan ƙwallon ƙafa. Abin da ya sa kuma ni na fi son wayancan wasanni saboda idan ina kallonsu suna bani farin ciki sannan suna bani kwanciyar hankali. Bana samun takura a wajen ko mahwaye ne. Saboda haka kuma shi kalan wasan da yake sa lokaci na ƙure min da guri guri misali in bani da abun yi. Sannan kuma ni na fi son kallon wasan ƙwallon ƙafa da daddare a gida in ina kwance a gida nake kallo sannan kuma ga ruwan sanyi nawa na sha da kuma ga abun hutu na. Na fi so in yi kalli irin wannan wasan kwallon ƙafan da daddare.

Eh, nakan so iya raba abinci da mutane saboda idan na raba abinci da mutane yakan bani farin ciki, yana bani kwanciyar hankali. Saboda kuma in na raba da mutane, ni ma mutane suna raba abincinsu tare da ni. Shi ya sa kuma mafi yawan abincin da nake son raba musu shine kaza da dankali da wake. Shine abincin da mafi yawa nake yi sai raba ma mutane. Ni kuma in zan karbi abinci kuma ni na fi so a dinga bani soyayyen doya da kuma ƙoyi saboda abun da na fi son shike nan. Amma idan suka bani ma in ma ba zan iya ci ba nakan iya sake ɗauka na ba wa mutane a waje. In na ga kuma ba zan iya ba mutane a waje ba, ina da dabbobi da nake iya ba su su ci.

Ina yawan jure abinci mai barkono sosai saboda ni kamma kalan abinci da na fi so ma, na fi so na ci abinci da akwai barkono. Idan akwai barkono a abinci yakan ba ni shahawan cin abincin sosai. Idan babu barkono sosai kuma ba na iya cin abincin sosai yanda nake so. Shi ya sa ni na fi so na ci abinci da akwai barkono sosai wanda yake da zafi na ji yaji. Ba kamar ma a ci abinci garau garau. Idan na samu abinci garau garau wanda akwai yaji akwai albasa a kai na fi ci sosai. Sannan kuma insamu wake yayi yawa cikin abincin ne yana ba ni shaawan ci sosai. Shi ya sa na fi son abinci mai barkono kuma ina jurewa ina samu ruwan sanye a kai na ɗaura ina jin daɗin ci.

Ni idan ina jira layi bana tada hankali na sosai bana kuma ɓata rai. Ni ina iya jimrewa ne saboda na san cewa tunda layi ne ko miya ko ba da daɗewa ba ko ba da jimawa ba. Na san cewa layi zai iso kaina. Saboda haka ni bana tada hankali a kan layi. Kowai abin da nake yi idan ina layi ina ƙoƙari ne saboda na samu wayanda zamu na hira da su. Muna ɗan nishaɗi, muna hira, muna gaisuwa, ana hira, ana hira sau kafin na layi yayi iso kaina. Saboda na san cewa duk abin da aka fara dole yana da ƙarshe. Saboda haka ni ina layi bana ɓata rai bana fushi. Ina jira komai yayi iso kaina ne. Kowai a layi abin da nake bukata shine na samu ko da giɗa na ne da ruwa da zan sha kafin na layi yayi iso kaina. Shi ne abin da na saba yi ni kan ina kan layi ina jira a kan layi.

Ni na amfani da waya ne Techno. Techno da nake amfani da shi kuma Techno Spark 10c ne. Memoryn sa one hundred and twenty eight gig ne. Sannan kuma RAM ɗinsa kuma six gig ram ne. So wayanin ne kuma abin da ya sa nake jin daɗin wayanin shine yana ƙoƙari da yake caji sannan kuma yana da kamara mai haske. Sannan kuma yana da juriya wahala. Sannan kuma ina iya tura duk yawan fim da nake so na tura ya shiga cikin wayana ba tare da sai na yi kuskure ko sai na samu matsalar memory card ya cika ba. Ban taɓa na cika memory card ɗin waya ɗin ba. Abin da ya sa ni kuma nake ƙara son wayanin ke nan yana da inda za a ɗauka abubuwa a sa a ciki sosai kuma ya jima yana ciki. Saboda haka gaskiya wannan wayanin nan da son samu ne da za a fitar min da wani kalansa wanda ya fi wannan kuma amma kuma da wannan abubuwa da yake da shi ɗin na a sake maimaita min da zan so.

Mafi yawa ni na fi son zuwa kasuwa ranar Asabar ne. Saboda ranar Asabar ne kadai ranar da nake yawan samun hutu ba na samun takura ko wajen aiki. Ranar Asabar nakan tashi shagona ko wurin aikina karfe sha biyu da rabi. Idan na tashi shagona ko kasuwa na karfe sha biyu da rabi zan tashi je ni da mata na mu tafi kasuwa mu je muyi sayayya. Mun gama sayayya sai mu dawo gida na taya ta da wanke kayan abinci da za ta dafa saboda ba ta da wanda zasu taimaka mata sai ni dinne. Idan na samu na gama taimaka mata muka gama wankewa muka gama gyggyara komai da komai sai na zo ni kuma na zauna cikin ɗaki nake kallon tibi. Ni ina kallon tibi sai in barta tana cikin kicin tana girke girke. Idan ta gama girke girke ko kuma in tana cikin girke girke in tana bukatan taimako daga wurina sai ta kira ni sai na zo na taimaka mata da abun da take bukata. Saboda haka wani lokaci kuma kasuwa ba sai lallai mun je kasuwa ba. Mukanyi kasuwanci ma cikin waya sai aka mana har gaban gida.

Akwai shagon abokina da ake kiransa Rabiu wanda ke bakin macilin, wanda shi naje wurinsa wani lokaci ko da canji ta kasa min na saya abubuwan da nake so na saya saboda ya waye ni sosai baya shakkan ba ni abu. Saboda ya san cewa idan na samu kuɗi ko bashi ne nake zuwa kawo masa. Shi yasa na fi son zuwa shagonsa. Saboda a shagonsa kuma yana saida kayan kanti, kayan sakawa, kayan tebur sannan kuma yana saida kayan miya duka. Naje wurinsa nake siyan komai da komai da nake bukata da ni da matana tukunna mu dawo gida. Saboda haka gaskiya ne shagonsa yana burge ni ne. Sannan kuma shaginsa gaskiya idan ban je ba shi ma yana yawan kira na waya "ya bai kalle ni ba wannan satin ya bai kalle ni ba jiya". So saboda haka shi ma karan kansa ya iya ajiye mutunci sannan kuma ya iya ajiye mu'amala tare da mutane. Shi yasa in zan siya abu nake zuwa shaginsa.

Eh ina son kallon taurari daddare. Kama a ce ni da matana in babu wutan lantarki muna yawan zuwa waje mu zauna tare muna hira muna cin abinci muna jin waƙoƙi muna dariya muna kallon taurare. Saboda haka taurari su kalan abubuwa ne wanda kana kallon su zasu na baka wani abun mamaki abun tunani cewa waƴannan kuma su wane kalan abubuwa ne wanda suke haskakawa daga saman duniya ciki. Kuma haka ace taurare suna da yawan nisa fiye da farin wata. Saboda haka gaskiya taurari abun kallo ne mafi yawa ma da daɗi a cewai mata da miji ko budurwa da saurayi ne suke zaune a waje daddare suna hira suna nishaɗi suna kallon farin wata. Saboda haka gaskiya yana da kyau ne mutum a ce ma komi yayade ace ka suƙo yi kallon farin wata a waje.

Ina son kallon wata. Ai duk wanda yake son kallon tauraro dole zai so kallon wata. Saboda shi kallon wata dinnan yana ba ka allamun cewa ka-ka-ka daina tunani wa'ƴansu abubuwa amma ka dinga tunani to me yake ne wancan ke sama wanda yake haska ka da dare sannan kuma yake ba ka wannan kallon tunanin dinnan. Saboda haka ni da matana gaskiya in muna tare ina son kallon wata. Saboda ita ma tana son kallon wata. In muna kallon wata muna ɗan hira, yana kyan sata dariya mu ɗan yi hira muyi wasu tunanin soyayyan mu, yakan bamu farin ciki sannan kuma in muna kallon wata muna yawan son zama muna kallon watan nan da abinci da ruwan sha a gaban mu muna hira muna jin dadi muna nishadi muna tunani kuma muna shirin ya za muyi mu kara jin dadin zaman mu a nan gaba.

Ina son yin waka cikin zuciya gaskiya, saboda waka cikin zuciya shi abu ne wanda zai ba ma zuciyan ka farin ciki. Kafin na daman ka yi waka cikin zuciya, sai in akwai abun da kai yana damun ka ko kuma akwai abun da ke ba ka farin ciki cikin zuciyan ka. In akwai abu da ke ba ka farin ciki cikin zuciyan ka, dole ne ka yi waka akai. Kuma ni ina son yin haka. Saboda haka in ina wajen aiki, inda nake yin ba ma kai na farin ciki da kuma ba ma kai na jin daɗi, shi ne in ina yin aiki, in na yi yin waka. A wurin aiki idan bai yi waka ba ko ma'aikata na ma suna yi wantan bayyana lafiya nake, kalau kuwa da an ga yau ba na yin waka, sai na amsa musu cewa ba lafiya kalau ba. To mafiyawa kuma in na yi shiru haka din nan, wani lokaci sai ka ga ina waka ne a bakina cikin zuciya.

Ni na fi son ice cream mai flavor din ayaba. Saboda ni dama a cikin wayan sufurut dinnan ma wanda ina nake so a yi min ice cream, ice cream da su, ni na fi son dama a yi min wanda yake tare da ayaba ne. Saboda ayaba shi kamshinsa na da matuƙar bala'in daɗi ne. Saboda haka kuma shi ice cream in kana son sha ka samu mai sanyi, idan ka samu mai sanyi ka samu da ko dankali ne wanda aka soya da zafin sa, ya fi bada sha'awanci kuma ya fi sa jin daɗin ci. Saboda haka gaskiya ni ice cream da na fi so ni kan na fi son ice cream mai banana flavor ne, mai ayaba, mai flavor din ayaba. Domin shi gaskiya daban ne a cikin wayan da na tabbataɓa wa.

Makullan mu nikan inda nake yiwa aji sa shine in naje bayan dakin mu ne akwai wani teburi da yake zaune a ƙasa. Akwai a teburin din kuma a ƙarƙashin sa akwai kafet. To kafet din ne nake ɗaga wai in na ɗaga sai na sa makullin ne a ƙarƙashin kafet din tukuna na dauki tebur din na ɗaura akai a bayan dakin mu. Wancan wurin can ba wanda yasan inda nake ajiye makullin mu sai ni da mata na da kuma karen mu. Saboda karen mu a wurin yake yawan kwantawa. A kan kafet ne yake kwantawa. Kuma in ya kwanta a kai din nan ba wanda yake da iko da zai ce zai tashi karen ya ce zai dauki makulli. Saboda kuma a hakan kuma ba wanda ma yasan da nake ajiye wa.

Gaskiya ina son ɗaukar hotuna. Hotuna ma na ɗauke shi kamar wani sabuwar al'ada ne, wanda hotuna ne zai iya taimaka min na ajiye abubuwan da zan su zo ina kallo su bayan shekara biyar saboda hotuna ne su abubuwan da zan na yi wanda zan na tuna, zan na kallo ina tuna da baya. Saboda hotuna ne zan na yi ina ajiyewa saboda duk tan na ƙara tsufa zan duba hotuna na kalla lokacin da nake ɗan yaro, nake ɗan saurayi, nake ɗan samari sannan kuma lokacin da nake nan ba tare da tsufa bani da matana. Sannan kuma hotuna ne abubuwan da zan yi amfani da shi in ajiye kalan aiki da samfurin aikina a wurin aiki. Shi ya sa ni nake yawan son ɗaukan hoto saboda gaskiya haka hoto na da kyau.

So na dinga saka sweta ne amma kuma matsalar kada wai da mu ta gefen nan kuma in ka saka sweta akwai zafin rana sosai yakan ƙara zafi a cikin jikin mutum. Ni kuma na fi so na dinga sa sweta ne kafin na ka sa sweta a gefen nan sai lokacin damina ko kuma lokacin hunturu. Lokacin hunturu saboda akwai sanyi sosai sannan kuma lokacin damina saboda akwai sanyi. Amma kuma in ba lokacin hunturu ko kuma lokacin damina ba in ka sa sweta gaskiya zafi zai makayi a jiki sannan kuma yana illata jikin namiji. Bai da kyau ace mutum na saka sweta a lokacin zafi. Shi yasa ni na fi so na dinga saka sweta a lokacin damina sannan lokacin rani kuma na kan saka ranan kayan sport.